Shin ko ina cin tafarnuwa? Eh, ni kaina ina cin tafarnuwa sosai domin tafarnuwa tana da matuƙar amfani ga lafiya da ɗanɗanon abinci. Tafarnuwa tana daga cikin kayan miya da ake amfani da su sosai a girkegirki kuma tana taimakawa jiki ta hanyoyi da dama. Da farko dai, na kan ci tafarnuwa ne a cikin abinci. Ina saka ta a miya, tuwo, shinkafa ko wasu abinci domin ta ƙara musu ɗanɗano da ƙamshi. Tafarnuwa tana sa abinci ya yi daɗi kuma tana ƙara armashi ga girki musamman idan an soya ko an dafa ta da kyau. Haka kuma tafarnuwa tana da amfani ga lafiya. Mutane da yawa sun yarda cewa tafarnuwa tana taimakawa wajen ƙarfafa garkuwa, jiki, rage mura da taimakawa zuciya tayi aiki yadda ya kamata. Saboda haka na kan ci tafarnuwa cikin matsakaici domin in amfana da lafiyarta. Bugu da ƙari tafarnuwa tana taimakawa mutum ya saba da ɗanɗano mai ƙarfi. A farko wasu mutane basa son ƙamshi, ƙamshin tafarnuwa amma idan mutum ya saba yana gane amfaninta da yadda take ƙara wa abinci daɗi. Ni kaina na saba da tafarnuwa kuma ina jin daɗin ɗanɗanonta a abinci sannan na kan kula da yawan tafarnuwar da nake ci. Bana cin ta da yawa fiye da kima domin kome idan ya yi yawa yana iya kawo matsala. Ina amfani da ita cikin daidaito domin in more amfaninta ba tare da matsala ba. A ƙarshe cin tafarnuwa abu ne mai amfani domin lafiya, ƙara ɗanɗanon abinci da ƙarfafa jiki. Saboda haka ni kaina ina cin tafarnuwa cikin tsari da natsuwa domin jin daɗin abinci da kula da lafiyata a rayuwa ta yau da kuma kullum a cikin rayuwa.

Shin yaya nake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci ne bisa gaskiya, amana, ƙa'ida da tsari da kyakkyawar mu'amala da mutane. Dangantaka a kasuwanci tana da matuƙar muhimmanci domin ita ce ke sa kasuwanci ya ɗore, ya bunƙasa kuma ya samu yarda daga abokan hulɗa da abokan ciniki. Da farko dai, nakan fara gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar girmamawa da ladabi. Ina yi wa kowane abokin hulɗa magana cikin mutunci ba tare da raini ko girman kai ba. Idan mutum ya ji ana girmama shi, yana ƙara amincewa da kai kuma hakan yana buɗe kofa ga kyakkyawar hulɗa ta dogon lokaci. Haka kuma ina ɗaukar gaskiya da amana a matsayin ginshiƙai na kasuwanci. Ina faɗin gaskiya game da kaya ko aiki da nake bayarwa kuma ina cika alkawari da na yi. Wannan yana sa mutane su yarda da ni su ji cewa za su iya dogaro da ni a kasuwanci. Bugu da ƙari, nakan yi ƙoƙarin sauraron abokan kasuwanci da abokan ciniki. Ina sauraron buƙatunsu, shawarwarinsu da ƙorafe-ƙorafen su domin in inganta abin da nake yi. Idan mutum ya ga ana sauraronsa, yana jin cewa yana da muhimmanci kuma hakan yana ƙarfafa dangantaka. Sannan, nakan nuna haƙuri da fahimta a kasuwanci. Ba kowane lokaci abubuwa ke tafiya yadda ake so ba amma nakan yi haƙuri wajen magance matsaloli cikin natsuwa. Wannan yana sa dangantaka ta kasuwanci ta kasance cikin kwanciyar hankali ba tare da rikici ko rashin jituwa ba. Daga ƙarshe dai, ina gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar ci gaba da mu'amala mai kyau. Ina tuntubar abokan hulɗa lokaci-lokaci, ina gaishe su, ina nuna damuwa da samun masu buƙatunsu.

Shin ko nafi son miya me zafi ko sanyi? Nafison miya me zafi domin tana da daɗi sosai kuma tana bani jin daɗin ci. Miyar da aka dafa tana da zafi, tana da ɗanɗano na musamman kuma tana sa abinci yafi armashi musamman idan ana ci tare da tuwo ko shinkafa. Da farko dai miya me zafi tana taimakawa jiki yaji daɗi da natsuwa. Lokacin da mutum yaci miya me zafi tana shigar da ɗumi a jiki, tana sa mutum yaji ƙoshi da kwanciyar hankali kuma. Wannan yana da muhimmanci musamman a lokacin sanyi ko da dare bayan gajiya ta yini. Haka kuma miya me zafi tana ƙara ɗanɗanon kayan miya, kayan yaji, albasa, tafarnuwa da sauran kayan ƙamshi suna fitowa sosai. Idan miya tana da zafi wannan yana sa ɗanɗano ya cika baki kuma mutum yafi jin daɗin abincin fiye da lokacin da miya tayi sanyi. Kuma bugu da ƙari cin miya me zafi yana da amfani ga lafiyar narkewar abinci. Zafi yana taimakawa ciki ya narke, ya narkar da abinci da kyau kuma yana rage jin nauyi ko cunkoso a ciki. Saboda haka miya me zafi tana taimakawa mutum yaji sauƙi bayan cin abinci. Sai dai a wasu lokuta idan miya ta huce kaɗar hakan ma ba matsala bane. Amma duk da haka ni kaina bana son miya mai sanyi sosai domin tana rasa ɗanɗanonta da jin daɗin da ake samu daga miya me zafi. A ƙarshe dai gaba ɗaya nafison miya me zafi ni kam domin tana da daɗi, tana kawo natsuwa kuma. Kuma tana taimakawa jiki da ciki. Kuma ita miya me zafi tana sa cin abinci ya zama abin jin daɗi da annashuwa asanda nake ci kuma tana ƙara armashi ga abincinmu na yau da kullum. Ni kuma daman nafison naci abu mai zafi. Ko shayi zan sha nafison nasha shayi me zafi. Sabida haka abinci da zafin sa yafi burge ni kuma yafi ƙosar da ni idan naci.

Shin wai wane irin ice cream ne na fi so? Eh to dai gaskiya ni ina son ice cream mai ɗanɗanon vanilla. Ina son vanilla sosai da sosai saboda yana da sauƙin ɗanɗano kuma yana da nauyi sosai. Kuma kusan kowa na iya jin daɗinsa. Ice cream abinci ne na nishaɗi da jin daɗi musamman a lokacin zafi kuma yana taimakawa mutum ya huce jikinsa ya ji daɗi. Da farko dai ice cream vanilla yana da ɗanɗano mai laushi da daɗi. Ba ya da tsami ko nauyi kamar wasu ɗanɗano kuma yana dacewa da mutane masu son abu mai sauƙi. Ina iya cin shi sheƙaɗe ko kuma a haɗa shi da cake, biscuit ko ya'yan itace. Kuma har yanzu yana da daɗi. Ina son ice cream mai ɗanɗanon vanilla sosai da sosai dai gaskiya ne. Haka kuma vanilla ice cream yana da sauƙin hadawa da wasu abubuwa. A wasu lokuta ina son a sa masa syrup na kakelan, strawberry ko kuma a yayyafa goro a kai. Wannan yana ƙara masa armashi. Amma har yanzu ɗanɗanon vanilla yana fitowa fili duk da an haɗa shi da wannan abubuwa. Bugu da ƙari ice cream yana taimaka min in ƙi sanyi da annashuwa musamman a ranakun da zafi ya yi yawa. Bayan aiki ko idan na tafi ko kuma na yi tafiya mai gajiyarwa, idan na ci ice cream yana sa zuciyarta natsu kuma ina jin daɗin ɗan hutu da nake samu daga gare shi. Sai dai duk da cewa vanilla ne na fi so a wasu lokuta nakan gwada sauran ɗanɗano kamar na strawberry da chocolate domin sauya yanayi. Amma duk da haka vanilla shi ne wanda nafi dawowa gare shi saboda sauƙinsa da kuma daɗinsa. A ƙarshe dai ice cream vanilla ne ni na fi so gaskiya domin yana da daɗi, mai sauƙin ɗanɗano kuma yana ba ni jin daɗi da annashuwa. Yana sa ranakun zafi su zama masu sauƙi kuma yana ƙara ɗan farin ciki a rayuwata yau da kullum. Tana nishaɗantar da ni sosai a yayin da nake sha.

Shin wai, yaushe ni ke zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a lokuta daban-daban, sanda buƙatar hakan ya kama ni ina zuwa kasuwa. Amma mafi yawanci ina son zuwa da safe ko da sassafe domin samun sauƙin sayayya, da kuma kauce wa cunkoso. Kasuwa yana da muhimmanci sosai zuwa, kuma wuri ce a rayuwa na yau da kullum domin a nan ne ake samun kayan abinci, da sauran abubuwan da ake bukata a gida. Da farko dai ina son zuwa kasuwa da safe ne saboda kasuwa tana da natsuwa a wannan lokaci. Ba a samun cunkoso sosai kuma masu sayarwa suna cikin yanayi mai kyau a wannan lokacin. Wannan yana sa in yi siyayya cikin kwanciyar hankali, ba tare da gaggawa ba ko damuwa ba. Haka kuma zuwa kasuwa da safe yana ba ni damar samun kayan sabo, kayan marmari, kayan lambu, nama da kifi suna zuwa kasuwa da sassafe ne. Don haka idan samun sabbin kaya masu kyau nake buƙata, da sassafe nake zuwa. Wannan yana da muhimmanci ga lafiya, da ɗanɗano abinci da za a dafa a gida. Sannan a safiya na kan iya yin ciniki da kyau. Masu sayarwa suna yawan rage farashi a farkon rana domin su fara kasuwanci. Wannan yana taimaka min in ajiye kuɗi kaɗan, kuma in samu abin da nake bukata ba tare da wahala ba, ba tare da ɓata lokaci ba. Sai dai a wasu lokuta idan ina da aiki da safe, zan iya zuwa kasuwa da yamma, ko ƙarshen rana sanda rana ta sauka zafi ya ragu. Amma irin wannan lokaci na kan fuskanci cunkoso da gajiya, shi ya sa ba na son zuwa sosai. Daga ƙarshe dai gaba ɗaya na fi son zuwa kasuwa da safe ne ka gaskiya, domin ina samun natsuwa a wannan lokacin, kayan kuma sabo ne lokacin ake kawo su da sauƙin sayayya. Zuwa kasuwa a lokacin da ya dace yana sa sayayya ya kasance mai sauƙi kuma yana, kuma mai amfani kuma ba tare da damuwa ba. Kuma yana, hakan yana ba mutum damar siyan abu a lokacin da aka kawo shi bai riga da ya sha wahala ko yayi tsada ba.

Shin wai yaya nake kula da gashina? Ina kula da gashina cikin tsari da kuma tsabta. Domin gashi wani muhimmin bangare ne na jiki da kamanni. Kula da gashi ba wai don kyau kaɗai ba ne, a'a har ma don lafiya da jin daɗin kai. Nakan wanke gashina akai akai da ruwa da sabulu ko shamfu da ya dace. Wannan yana cire ƙazanta, ƙura da maida taruwa a gashi. Ina ƙoƙarin kada in yi amfani da shamfu mai tsauri sosai domin kada ya busar da gashi ko ya cutar da fatar kai. Kuma ina yawan aske gashina a sanda ya dace, bana bari ya taru ya yi muni. Kuma a sanda nake zaɓan barin gashin, ina samun ko da yaushe ina taje shi, ina shafa masa mai kuma ina wanke shi akai akai. Ina kula da tsabtar shi. Haka kuma bayan wanke gashi, na kan busar da shi a hankali. Bana gagga wajen busar da zafi mai yawa, domin hakan na iya lalata gashi. Idan da dama ta samu, nakan bar gashi ya bushe da iska ko in goge shi a hankali da tawul. Sannan nakan yi aski ko gyaran gashi lokaci lokaci. Wannan yana sa gashi ya kasance cikin tsari, baya rikicewa kuma kamanni ya fi kyau. Ina zuwa waje, wajen mai aski domin ya gyara gashi yadda ya dace da kuma kamanni na. Sannan nakan kula da fatar kai. Idan na lura da ƙaiƙayi ko bushewa, nakan yi amfani da man gashi kaɗan domin fatar kai ta samu laushi. Wannan yana hana ƙaiƙayi da fatar kai ta bushe sosai. Daga ƙarshe dai zan iya cewa ina kula da gashin kaina saboda abu ne mai muhimmanci domin tsabta lafiya da kyawun kamanni. Saboda haka ni kaina ina kula da gashina a hankali cikin tsari da natsuwa. Domin in kasance cikin jin daɗi da tsabta kwanciyar hankali a rayuwa ta yau da kullum. Kuma zan ji kaina baya mun nauyi kuma ba zan dinga jin yana ƙamshin da bai dace ba. Ina kula da shi.

Shin wai ko ina saka yunifom a wurin aiki? A wurin aikina muna sa yunifom kuma ina ganin hakan yana da matuƙar muhimmanci. Saka yunifom yana taimakawa wajen aiki da kuma kawo tsari, daidaito da kuma nuna cewa muna aiki a wuri ɗaya tare da manufa ɗaya. Da farko dai yunifom yana sa a gane mutum cikin sauƙi a wurin aiki. Idan abokan ciniki ko baƙi suka zo suna iya gane ma'aikata ba tare da wahala ba. Wannan yana rage ruɗani kuma yana sa sadarwa ta kasance mai sauƙi tsakanin ma'aikata da mutane. Tana bambanta ma'aikata da waɗanda suka zo aiki da waɗanda abokan cinikayya ke nan wato. Haka kuma sanya yunifom yana ƙarfafa jin haɗin kai tsakanin ma'aikata. Idan kowa yana sanye da irin tufafi ɗaya mutum zai ji kamar yana cikin ƙungiya ɗaya ba tare da bambanci ba. Wannan yana ƙara girmamawa da mutunta juna a wurin aiki. Bugu da ƙari, yunifom yana taimakawa mutum wajen adana lokaci da tunani. Ba sai mutum ya damu da irin tufafin da zai sa kowace rana ba. Wannan yana ba da damar mai da hankali kan aiki da abin da ya fi muhimmanci. Sannan yunifom yana nuna ƙwarewa da ƙwarewar aiki. Yana ba wurin aiki kamanni, na tsari da inganci kuma yana ƙara yarda da amincewar abokan hulɗa. Mutane sukan fi yarda da ma'aikacin da ma'aikaci idan sun ga yana sanye da yunifom mai tsabta da kuma tsari. Sannan ko da yake wani lokaci ana iya jin ɗan wahala saboda sanya yunifom kullum, amma gaba ɗaya yunifom yana da fa'ida sosai. Yana kawo tsari, haɗin kai da girmamawa a wurin aiki kuma yana taimakawa wajen inganta yanayi, yanayin aiki da hulɗa tsakanin mutane. Yana ba ma abokan cinikayya su samu sauƙin mu'amala da ma'aikata. Idan suna buƙatar tambaya ko suna buƙatar a yi musu wani abu wajen aiki sun san su waye za su je su samu tunda yunifom ɗin zai bambanta kowa da kowa.

Shin wai ko ina amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, eh to ina iya amfani da ajiya a yanar gizo lokaci lokaci domin yana da matuƙar amfani wajen adana bayanai cikin tsaro da sauƙi. A yau yanar gizo ta bamu damar adana hotuna, takardu, fayiloli da bayanan da muke bukata a kowane lokaci ba tare da damuwa da rasa su ba. Ajiyar yanar gizo yana taimaka min wajen tsara bayanai na da fayiloli. Ina adana hotuna na iyali, takardu na aiki, hotunan yan uwa da abokai da wasu muhimman fayiloli a yanar gizo, domin idan na rasa waya ko kwamfuta zan iya samun su daga ko'ina. Wannan yana da matuƙar amfani a rayuwar yau da kuma kullum. Haka kuma ajiyar yanar gizo yana da tsaro sosai idan aka yi amfani da shi daidai. Nakan tabbatar da cewa na yi amfani da kalmar sirri mai ƙarfi kuma nakan kunna kariya ta tabbatar da ainihi domin kare bayanai daga satar bayanai ko lalacewa. Wannan yana sa in ji daɗi da kwanciyar hankali. Sannan bana saka bayanai sirri da zan iya manta wa ko masu wahalarwa. Amma kuma ina tabbatar da cewa suna da ƙarfi sosai yadda ni kaɗai ne zan iya ganewa ba wanda zai iya cin ka daidai. Sannan ajiyar yanar gizo yana taimakawa mutum wajen raba fayiloli cikin sauƙi. Idan ina so in aika fayiloli ga abokai ko abokan aiki, zan iya aika wa ta yanar gizo cikin sauƙi ba tare da amfani da memory card ko USB ba. Wannan yana sauƙaƙa aiki da sadarwa sosai. Sannan nakan lura da ayyukan ajiyar yanar gizo masu kyau kamar Google Drive, Dropbox ko OneDrive. Domin suna da damar samun bayanai a kowane lokaci da kowace na'ura. Wannan yana sa aikin ajiyar ya kasance mai sauƙi, mai tsaro kuma mai amfani sosai. Sabida haka ina ajiya a yanar gizo domin na samu bayanai na, na same su a sanda nake bukata.

Shin wai ko ina yin addu'a kullum? Gaskiya ina yawan addu'a sosai, bama kullum ba ko kusan ko da yaushe ina cikin addu'a. Ina yin addu'a kullum domin addu'a wani muhimmin bangare ne na rayuwa wanda yake taimakawa mutum wajen samun natsuwa a rayuwarsa, ƙarfin zuciya da kusanci da Allah. Yin addu'a ba wai kawai lokacin bukata ba ne a'a, har ma yana ƙarfafa imani da fahimtar rayuwa. Da farko dai nakan fara yini da addu'a da safe bayan tashi idan nayi sallar safiya. Ina rokon Allah ya bani lafiya, ya shiryar da ayyukana, ya kuma yafe mun kurakurena, ya kareni daga sharri kuma yasa ranar ta kasance mai albarka a gareni. Wannan yana sa in fara yini cikin natsuwa da fatan alheri. Haka kuma nakan yi addu'a lokacin aiki ko lokacin da nake cikin damuwa. Addu'a tana taimaka mun wajen samun natsuwa, rage damuwa da jin daɗin zuciya. Lokacin da na shiga wani yanayi me wahala yin addu'a yana sa inji cewa Allah na tare da ni kuma zai taimak- zai taimaka mun wajen shawo kan matsalolina. Sannan nakan yi addu'a da yamma kafin nayi bacci. Wannan na taimaka mun wajen gode wa Allah da addu'ar neman gafara da kariya. Yin addu'a kafin kwanciya yana sa zuciya ta ji kwanciyar hankali kuma yana sa bacci ya kasance mai natsuwa kuma mutum yana samun tsari daga Ubangijinsa. Allah yana kare shi da mafarke mafarke waɗanda basu da kyau idan yayi bacci. Sannan nakan yi addu'a a lokuta daban daban yayin yini kamar lokacin tafiya, cin abinci ko lokacin da na ji buƙatar taimako. Addu'a abu ne da ke sa zuciya ta kasance cikin haɗin kai da Allah kuma yana ƙarfafa imani da tunani mai kyau. A ƙarshe dai yin addu'a kullum abu ne da yake da muhimmanci a rayuwa. Saboda haka ni kaina ina yin addu'a a kowane lokaci domin natsuwa, tsaro, ƙarfafa imani da kusanci da Allah wanda hakan yana sa rayuwata ta kasance mai albarka da jin daɗi a kullum kuma a ko da yaushe.

Shin wai ko wayata tana cika ajiya? Lokaci lokaci wayata kan cika ajiya, musamman idan na adana hotuna, bidiyoyi masu yawa, apps masu yawa da sauran bayanai da yawa. Wannan abu ne da yake faruwa ga mutane da yawa a yau. Domin wayoyi suna zama kamar ƙaramin kwamfuta mai ɗauke da duk abubuwan da muke bukata a rayuwar mu. Idan ajiya ta fara cika, nakan lura da cewa wayata tana yin sannu sannu a aiki, kamar lokacin da ake buɗe apps ko ajiye fayiloli. Wannan yana nuna cewa akwai buƙatar tsaftacewa ko fitar da wasu abubuwa da ba su da muhimmanci ko amfani a cikin wayar. Sai na goge su, na fitar da su saboda na samu wayar ta sake kuma ta dinga yin abubuwan ta cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba. Haka kuma nakan yi ƙoƙari na share hotuna da bidiyo da ba su da amfani ko na adana su a ajiyar yanar gizo. Wannan yana taimakawa wayata ta kasance cikin natsuwa da tsari, kuma yana sa in samu wuri don ajiye sabbin bayanai masu muhimmanci sosai a gare ni. Sannan ina kula da apps da suka-- suke yin amfani da ajiye sosai. Nakan duba waɗanne apps ne suke ɗaukar wuri mai yawa in share waɗanda ba na amfani da su ko in matsar da wasu bayanai zuwa ajiyar yanar gizo. Wannan yana taimakawa wayata ta ci gaba da aiki cikin sauri da tsari. Sannan ina ƙoƙarin tsara ajiya ta yadda zai yiwu. Ina adana muhimman bayanai a cikin folder, na ware su ta hanyar bayanai a cikin folder, na ware su ta hanyar amfani da tsarin wayar. Kuma nakan yi amfani da ajiyar yanar gizo kamar Google Drive ko Dropbox don adana bayanai masu muhimmanci sosai. Daga ƙarshe dai duk da cewa ajiya na na wayar na iya cika lokaci lokaci tare da tsarki, tsaftacewa da amfani da ajiyar yanar gizo, ina ajiye abubuwa sosai a cikin waya. Kuma idan ta cika nakan goge waɗanda ba su da muhimmanci ko ba na buƙatar su kuma.

Wai ko ina yin ciniki a kasuwa? Eh mana, ina yin ciniki a kasuwa lokaci lokaci domin ita kasuwa wani muhimmin wuri ne na rayuwar yau da kullum. A kasuwa ne ake samun kayan abinci, kayan gida, tufafi da sauran abubuwan da ake bukata a gida da wajen aiki. Cini-ciniki a kasuwa yana da matuƙar muhimmanci domin yana ba mutum damar samun abin da ya dace a farashi mai kyau kuma. Da farko dai nakan je kasuwa da safe domin samun kaya sabobbi da tsari masu kyau kuma. A lokacin nan kasuwa bata cika hayaniya ba da kuma babu cunkoso a lokacin a cikin kasuwar, kuma masu sayarwa suna da lokaci suyi ciniki cikin natsuwa. Wannan yana sa na samu abun da nake so cikin kuma sauƙi sosai. Haka kuma lokacin ciniki a kasuwa yana sa in iya gyara farashi ko samun rangwame. Lokacin da nake hulɗa da masu sayarwa ina iya tambayar farashi in yi ciniki ko in samu wasu abubuwan da za su taimaka wajen wasu abubuwan da za su taimaka min wajen ajiye kuɗi. Wannan yana sa ciniki ya kasance mai amfani da tattalin arziki. Sannan kuma nakan yi ciniki a kasuwa domin haɗa kai da mutane da kuma ganin abubuwa daban daban. Ciniki a kasuwa yana ba mutum damar jin daɗin yanayi, yin hira da masu sayarwa da ganin yadda kasuwa ke tafiya. Wannan yana sa mutum ya fahimci yadda al'umma ke gudanar da rayuwa da kasuwanci. Sannan dai ina kula da tsari da tsafta yayin ciniki. Nakan tabbatar da cewa na ɗauko abun da na saya cikin tsari ba tare da rikicewa ba kuma na kiyaye tafiyar kaina lafiyar kaina da yanayin tafiyata bayan na saya. Wannan yana sa ciniki ya kasance lafiya da natsuwa. Daga ƙarshe dai gaba ɗaya yin ciniki a kasuwa yana da amfani sosai domin samun kayan gida masu inganci, ajiye kuɗi da fahimtar juna tsakanin al'umma. Saboda haka ni kaina ina yin ciniki asanda takama.